Na fi son yanayin ɗaki ƙato, me manyan tagogi sannan me silan. Sannan ni dai kawai dai ina son wurin, Pakacecen wuri wanda duk inda na walwaya zan ji ni kamar wata ƙatuwa, to irin yanayin ɗakin da na fi so yake.

Haba ai da dan ichen da nafi so a rayuwa gaskiya inasan mangwaro mangwaron ma irin wannan wanda ake ce ma binta shoga. Ina son shi sosai gaskiya. Na fi son mangwaro dan yana ɗaya daga cikin abubuwan da na kauna a matuƙar rayuwa.

Na fi son fure irin na na'a-na'a saboda yana da matuƙas kyau kuma ita na'a-na'a ana magani da ita maganin gargajiya sannan ana shan ti da ita, ana haɗa ruwan bunu da ita a sha matsayin sha.

Ah ranar yin albashi, ai rana murna ce. Muna jin dadi saboda za mu ji mu waje waje, haje haje mu ci shinkafa da miya da kifi da ƙwai da kabeji. Ah ranar yin albashi ai ranan farin ciki ce da ranar murna.

Na'am, ina koyan wani yare, kamar babur da Kanuri. Shi Kanuri ko ba komai na iya alan buguro, ala kawunju, suran gawuna, inda rifto, inda wato da sauransu. Shi kuma babur na iya sigiɓur ciya.

Ya danganta da yadda na hiddo kayyayaki na, in ga yawansu ko in ga rashin yawan su. Ko wane lokaci zan iya ƙidayawa, domin ina so in ga ya kamata in ƙara dinki ko-ko be kamata ba. So da wannan so tarin yawa any time kana iya yi.

A'a, bana ƙetare ƙafafu lokacin zama saboda ya danganta da wanda ke zaune kuma ya danganta da wanda zaka ƙetare ma ƙafar amma bana ƙetare ƙafafu lokacin zama gaskiya bana yi.

To ina tsarkaka gidana sau biyu ko sau uku a rana. Haka da safe irin in na tashi bacci, zan yi shara, in wanke, in goge shi, in sa mofa, in goge. Haka bayan lokacin da na gaggama ayyuka shima, haka da yamma ma ina yi.

Na'am, tana daidaitawa gaskiya sosai. Ba laifi in ce waya ta tana daidaitawa, haskenta da kanta. Wani lokaci ya ɗauke sai kuma wani lokaci ya dawo. Waya ta tana daidaita haskenta da kanta.

Na'am, ina shan ruwan sanyi sosai amma lokacin zafi. Amma lokacin damina ban cika sha ba gaskiya. Saboda in ka sha ma wuyan kayan zanzu rikewa ya ke yi kayi kamar za ka yi mura.

Na'm ina iya dafa abinci sosai ma, da safe haka da rana haka wadda yamma ko da daddare ba lokacin da ba zan iya dafa abinci ba duk lokacin da nake lumala na sha iska zan iya dafa abinci.

A'a, ana raba abincin ma wanda mutane sosai. Ai dama shi abinci indai za a dafa to ai dama dole mutane sai sun ci. Kowa ma ai ana son dama ya ci, dalilin da yasa ai ake yin kwanoni kenan dan a rarraba ma mutane abinci.

Gaskiya nafison film din hausa kamar irin kwanati's in daɗin kuwa. Irin suna ya sunanshi labari na mijin yarinya da sauransu.

A'a, da wannan dangantakan mu da su lafiya lau. Ana gaisawa ta mutunci kuma ana mutunta juna, ana mutuntaka kamar yadda ya kamata. Zasu leƙo a gaisa, kai ma zaka leƙa a gaisa. Gaskiya ana gaisawa sosai.

Gaskiya ina son miyar kuka, ina son miyar kuka sosai da kuma miyar ɗanyar kuɓewa. Sai dai in ban samu bane nake shan bushashshiya amma na fi son ɗanyar kuka da ɗanyar kuɓewa.

Ina zubar da shara idan an share wuri, an tara, kakan zuba a cikin abin kwashewa, sai a zuba a cikin dustbin, sai a fitar da ita waje. Shine nake yadda nake zubar da shara ke nan. E zan sa tsintsiya in tattara in kwashe.

Ina fara aiki idan na tashi da bacci. Da garin Allah ya waye idan har na tashi nakan fara wani lokaci ƙarfe shidda, wani lokaci shidda da rabi, wani lokaci bakwai. In nayi dogon bacci ne shine zan kai har irin ƙarfe takwas ɗin na.

Na'am, muna amfani da ruwan rijiya sosai ma. Har kusan ma yanzu shine rayuwa saboda yanzu kusan ko ina da shi ake amfani. Gaskiya muna amfani da shi sosai yadda ya kamata ana amfani da ruwan rijiya sosai.

Ina, mm, lokacin da na farka, abin da nake yi, zan yi alwala, in yi sallah, in yi addu'o'i na yadda ya kamata. Shine abin da nake yi da safiya lokacin da na farka. Sannan in fara aiki.

Na'am, ina kwana a kan gado saboda idan ka ce mu za ka kwanta a ƙasa sanyi ya kama ka, amma kan gado za ka yi baccinka hankalin ka kwanci. Kuma ba irin cinnaka na akan gado amma a ƙasa cinnaka ma zai iya cizon ka.

Na'am muna zuwa aiki lokacin daidai ma na saboda ya za'a yi mutum a ce misali ana zuwa karfe takwas, ka ce kai kuma sai goma ko irin shaɗaya ko sha biyu sannan za ka. Lokacin da ya kamata lokaci daidai, daidai muna fita gaskiya.

Gaskiya ni anawa tsarin. Kowa dai da nashi tsarin amma ni anawa gaskiya na fi son kaya waɗanda ake ce ma royal. Irin waɗannan waɗanda ake cewa kamar kayan sarakai ɗin nan. Gaskiya ni na fi son su, in dai san samu.

Sau biyu ko sau uku nake share gida, amma da safe idan na tashi inai ma wuri ƙwal, ƙwal, ƙwal, ƙwal, ƙwal, ƙwal, ƙwal. Daga baya kuma irin azzahar ko la'asar ɗinnan, shima ina canzawa.

A'a ina jima masu gaskiya yadda ya kamata saboda ko ba komi, da abin da ka rawa, hanyoyi zaka iya bada tallan shine ko ayi maka ko kuma kayi ka yi da kanka. Amma ina yi jima gaskiya yadda ya kamata ma. Eh ina jima haka.

Na'a ana lulluɓewa mana da wargo bari ma yanzu da aka fara yanayin nan na sanyi, ance kuma ana harba gaskiya saboda kowa kuma wannan sanyin sai da bargo ce sai da abun lulluɓi shi wannan sanyi mai ci yanzu.

Gaskiya nafi yi da yamma, saboda da safe lokacin da mutum zai tashi ga aikin gida ga kasala, amma da yamma lokacin, dik jikin mutum ya zama na mutane, amma da safe ai jikin mutum mutuwa yake yi ko.

Ya danganta. Muna aiki da ƙungiyoyi, da dama za mu tara mutane. Kowa ya ba da shawarwari yadda ya kamata, in faɗa shawarata, wancan ma ya ba da shawarar shi, wancan ma ya ba da shawarar shi. Ya danganta dai da manufar da aka tsayar.

Na, am ina sanya hola koda yaushe yanzu ma haka akaina itace ba dare ba rana ita hula ai ya danganta in ce saboda bayadda za'ayi ace mutum ya bar kanshi ba hula, ana sawa yadda ya kamata.